Kalan abincin gargajiyan da nake so. Wani lokacin in ina sauraran, karanta jarida, ina tunanin abubuwan da zan yi zai iya tuna min da in ci abinci kala kaza ko kuma in ga hoton wani abinci wanda ya burge ni. Ina so in ci a jarida ko kuma a wani waje wanda nake buƙatan in gani. To, hakan zai sa ni ƙwarin gwiwa. In ji ina son cin kalan abincin ko kuma ya sa mun jin daɗi na musamman wanda na daɗe ban yi ba ko kuma a wani yanayin wanda na daɗe ban fuskanta kai na a ciki ba. Duk lokacin da nake irin wannan yanayin ina jin daɗi kuma yana ɗauke mun kifa akan in yi abubuwa masu mahimmanci ba abubuwan da ba su da mahimmanci ba. Duk abincin da zan ci ina ba shi mahimmanci. Ina son cin abinci kala kala wanda zai amfane ni, zai gina min jiki da sauran abubuwa ba wai ka dingacin abubuwa mara amfani a jiki ba wanda ba zai maka kowane abu ba. To gaskiya ina yi ina duba wayana. In wani lokacin ina cin abinci, ina ganin labarai masu mahimmanci da abubuwa wanda na daɗe ban gudanar ba sannan yana tuna min da mutane kala kala da ƴan uwa na da ma musamman wanda aka daɗe ba a haɗu ba. Da dai irin wannan abubuwan na musamman. Ina jin daɗin yin cin abinci gargajiya musamman su dambu, su warar tsaki, da sannan da sauransu dai. Ina jin daɗin cin kalan wannan abincin saboda yana da daɗi kuma yana da amfani a jiki. Ba kawai abincin yanzu na zamani ba wanda ka rasa amfanin shi ba su da amfani a jiki. Sai dai kawai tsarin abubuwa marasa amfani, flavors da chemical da dai sauransu. Amma yanzu abincin ɗa shine asalin abinci zai ƙara ma lafiya da, da kuzari da jin daɗi a jiki. Komi na da ya fi gaskiya na yanzu. Dakwai jaridan da na karanta na yi, na ga wani likita ya bincike akan yanayin abincin da ake ci da na gargajiya na da da kuma na yanzu. Shi ya sa zaka ga wanda suke na da sun fi ma mutanen yanzu lafiya, sun fi su ƙarfi a jiki, sun fi su komi. Ba abu saɓa nin na wanda ake rayuwa da a yayin da ake yi yanzu gaskiya da banbanci. Komi yanzu na da ya fi na yanzu. Yanayin mutanen da ake rayuwa da su a da sun fi na yanzu ƙarfi da jin daɗi da komi, da komi na rayuwa ba irin na da ba. Komi da ka gani ana yin shi, ana banbanta shi ba kamar yanda ake yi na da ba da sauransu. Yanzu zaka ga rayuwa ya canza da yanayin mutanen da kake mu'amala da su. Na da sun fi na yanzu na kuma na yanzu ba za ka haɗa su da na da ba. Shi ne duk yan da ake rayuwa. Za kaga, kana yi, kana ci gaba gaskiya baya tafi gaba kin daɗi a ɓangaren lafiya da dai sauransu. Amma a ɓangaren zamani da abubuwan ci gaba gaskiya na yanzu an fi samun cigaba sosai a kan na da. Shi ya sa ko da yaushe za ka gani ba a irin samu irin wannan matsalar sauransu da mutanen irin na da. Kuma karanta jarida yayin da da aka yi shi yanzu gaskiya ba a yi. Yanzu za ka ga a waya ne ake karantawa. Za ka ga hoton abinci an turo maka ko kuma wani abu wanda ka ke so ka, ka fi so za ka iya ganin shi amma ba wai ka je ka gani ba. Dako sai dai ka dinga jin ƙanshi ko ka je da kanka ka saya. Dai irin waɗannan abubuwan da suna da mahimmanci yanzu gaskiya duk an daina irin wannan abubuwan saboda su kansu masu yin sun ga ba cin ri ba su ke yi ba kuma suna yawan faɗuwa a irin waɗannan abubuwan da suke yi. Shi ya sa suka gwammace su yi da kansu ko kuma su ba da a yi musu. Wani lokacin kuma ba da wa a yi a yi musu yana sa su, su su, a samu matsala ko kuma ka ga abu bai tafiya daidai. Amma duk abun da mutum zai yi da kanshi ko kuma ya ba da a yi mishi, dole ka ga banbancin wani abu wanda bashi ba ake buƙata wa ko kuma banbancin abun da ya zamanashi ake buƙata a yi. Karanta jarida gaskiya yana da mahimmanci kuma duk lokacin da kake bi, biyan labaran da kake saurara hakan yana sa ma ba za ka ga an barka a baya ba. Komai da kake yi kana bibiyar kuma za ka je kana jin daɗin yan da kake gudanar da al'amuranka. Ba kamar, ba kaman ka ringa bi abubuwa wanda basu da mahimmanci ba ko kuma ka ringa cin abinci wanda bazai gina maka jiki ba ko ya ƙara maka lafiya. Abinci mai ƙara lafiya da ban yake kuma yana da daɗi. Za ka ga mutanen da suka, mutanen da sun bi na yanzun ƙwari da lafiya. Duk sanadiyar cin abinci mai kyau ne da ƙara lafiya a jiki. Inda basa cin abinci mai ƙara gina jiki da ba su kasance da lafiya ba kuma abincin gargajiya shine za ka gani da gayyayyaki da abubuwa wanda yake nagyara jiki. Amma abincin zamani za ka ga chemical ne da dai sauran abubuwa marasa amfani wanda baya ƙara lafiya da komi. Amma da duk abincin da za ayi ma na gargajiya za ka ga abinci ne mai gina jiki kuma mai ƙara lafiya da kuzari a jikin ɗan adam ba wai abinci bane na wasa ko kuma wani.

Man da nake amfani da shi, ban mai na girki ko kuma mai na wanda aka yi soya abu mai ƙanshi da shi. Ban cika san mai mara ƙanshi ba ko kuma mai wanda yake ɗan wari wani abu, mara amfani. Gaskiya ban cika san wannan man ba. Saboda lokacin da nake ina amfani da kalan wannan, ba na jin daɗi kuma ba na zanje ba na cikin kwanciyar hankali. Duk inda nake ina so in ji abu mai ƙanshi ko in ci abu mai ƙanshi wanda yake da amfani a jiki. Ba kawai karinga cin abubuwa mara amfani a jiki ba marasa ƙanshi. Duk inda naje ko mutane man da na sa yana da ƙanshi kuma yana da amfani. Wanda yake min abubuwa da dama don da nake jin daɗin amfani da shi. Ba, ba kuma na raba inda nake a yanar gizo saboda raba inda nake a yanar gizo yana jawo wa mutum matsala. Musamman in ba ka san wuri ba ko kuma kana so ka tafi inda ba bi da amfani ko kuma yana da amfani. To dole ka san inda zaka dinga kasancewa da inda kake raba yanar gizanka saboda yanzu da akwai kimiyya da dama wanda za a iya ma mutum sata daga gida ko kuma daga duk inda yake ta yanar gizo. Za a iya ma sata ko kuma a yi maka wani abu wanda ba daidai ba wanda ya shafa yanar gizo. To shiyasa bana raba inda nake a yanar gizo kuma ina amfani, ina kula da duk abu da nake yi na yau da kullum saboda gudun matsala. Yawan amfani da mai ko na cin abinci ko kuma mai na sawa a mota, dakali ya danganta da inda zan je ko kuma me zanyi ko kuma me zanci. Ko wane abu in zan ci ne, abinci ne ina amfani. Ba ni nake yin girka ba kuma ban san kalan man da suke sawa ba. To wannan ya danganta su da suke girka wa su suka sani. Ni kuma, in kuma inda zan je ne mai a mota ina zuwa gidan mai ne su sami mai na dizal wanda nake a mota nake amfani da shi in je duk inda nake so in je cikin kwanciyar hankali da sukuni. In kuma mai wanda nake shafawa a jiki ne, ina sawa man ko ƙoɓota ne, hade da sannan kuma zan haɗa shi da turare na mai wanda yake da ƙanshi sosai. Zai daɗe a jikina kuma yana da jimawa a jiki wanda zai ƙanshinshi mai laushi kuma mai daɗi wanda ina jin shi ma da jin amfani da shi. Duk inda naje ina kasancewa tare da shi kuma ina alfahari ina jin daɗin amfani da kalan wannan turaren da nake amfani da shi. Sannan kuma ba na son raba inda nake a yanar gizo saboda wani zubin wani zai zo don ga tambayan ka ina kake siyan mai, ina kake saka za, ina? Ban san irin tambayoyin nan saboda ina yin gudanar da ayyukana masu muhimmanci. Yanzu wani zai iso ya fara tambayan ka abubuwa wanda bai shafe shi ba ko kuma abubuwa marasa muhimmanci. To shiyasa nake kasancewa tuntuki. Abun da zanyi na kan yi abu me wanda nasan yana da muhimmanci zai amfane ni duk inda nake. Bayanzo in so ina yin abubuwa wanda baya amfana na zaa yi ba. Wannan tana kai da ke tambaya na ya amfaye ka da abun da zanyi ina zuwa in natsu sannan in kasance wuri ɗaya in yi tunani a kai kafin in fara gudanar da duk wani abu da nake yi. Shiyasa duk abun da nake yi zaka ga ina yinshi cikin natsuwa da kwanciyar hankali da sanaki. Ba wai kawai ina zuwa ina fara yin abubuwa bane da rashin sukuni ko kuma rashin kangado. Duk abun da zanyi haka nake in zau na cikin hankali na a tsanake in fara gudanar da shi. Ba na yin abubuwa da sauri ko kuma in ringa gudanar da abubuwa na wanda ba zai ishe ni in yi lokacin da nake so ba. To ina yin abubuwa na duk lokacin da nake so kuma in gudanar da shi cikin tsarinda nake bukata ba tare da na sha wahala ba ko kuma wajen gudanar da abubuwa na ina yin shi da tsarin da ya dace kuma ya kamata. Ba na fatamawa gida in ban shafa mai ba ko kuma ina, ina gashi inda nake. Ina raba inda nake wurin da nake a yanar gizo saboda ba na son a san inda nake ko kuma a biyo ni inda nake saboda ban shirya zuwa, zuwan mutane ba. Marar zubin ina gudanar da aikina in raba inda nake. To kuma za ka ga ana zuwa mun ana damu na ko kuma ana, ana na aikin da nake yi. Shiyasa bana raba inda nake a yanar gizo amma idan ya kasance dole sai na raba don in yi abu nakan fara duba wane, wane site nake. Idan naga site din ba mai matsala bane ko kuma wanda na yarda da su ne, zan iya raba musu inda nake domin su zo su sosameni ko kuma su tura mun sako daidai da inda nake. Amma wani zubun za ka ga wani ya je bai san inda, yanayin site inda yashi gaba ko ya rabar da inda yake. To a nan ne ake samun matsala. Wani mai mai amfani da nake amfani da shi, ina amfani da mai mai laushi mai kuma ƙanshi. Duk inda na shiga za a ringa tambaya na wane kalan turare ka sa ko da ban sa turare ba. Wannan man da na sawa a ringa sha turare na sawa mai ƙanshi ko kuma turare mai daɗi.

Kalan furen da nake sawa ya danganta da inda nake ko kuma inda za ni. Ina sa fure kala kala, fure, ina son fure kala kala wanda me kaloli da dama a jikin shi wanda yake da kyau. Ba wai kala wanda yake da hatsa hatsa ba. Ban son kala me hatsa hatsa. Na fi son fure wanda mai ɗaukan ido, wanda duk inda ka ba ma kyauta zai ji daɗin kyautan da ka ba shi kuma zai yi farin ciki da kalan kyautan da ka mai. Ba wai ka ringa amfani da shi ko wani abu ba. Bari amfani wanda ba zai ma amfani ba ko a ina, shi yasa ba na son amfani da fure mara haske. Ina son fure mai ra-- mai launin ja wanda yake da ƙanshi sosai. Duk inda kaje za a ringa jin ƙanshin shi kowa zai ringa tambayan ka wannan wane kalan fure ne kuma duk wanda ka ba kyautan kalan furen nan dole yana jin ka a cikin zuciyar shi saboda ya san ka ba shi abune me bari, mai mahimmanci ba abu mara mahimmanci ba. Shi yasa nake son fure kalan waɗannan kalan furen. Wanda dik in da ka je dole ma a tambaye ka kuma a raina farin ciki da kalan abun da kake da amfani da shi. Fure ne mai matukar kyau da, da inganci wanda na yarda da shi kuma na yarda da inda suke. Kuma duk lokacin da nake yi, in na ke amfani da irin wannan ina kiyaye lafiyana domin ba na zuwa na tsinka da kaina. Wani zuben lokaci wajen da za ka je ka tsinka fure ko kuma ka tsinta wani abu mai mahimmanci, ina da hatsari sosai. Waje ne kamar wanda bai da kyau ko kuma waje ne da masu magungunan gargajiya haka suke zuwa suka katso maganito. Ina kiyaye lafiyana. Ba na son shiga irin wannan ba na son shiga irin wannan guraren saboda ba ka san me a ciki ba kuma me ye zai iya zuwa ya kawo ma hari ko kuma abu. To duk in da na san yana da hatsari shigan shi ko da fure zan samu ko kuma wani abu ma da yafi fure gaskiya ba na iya shiga saboda ban san me ye zai iya biyoni a wajen ba ko kuma ko da zan shiga na kan kiyaye kaina na sa safa da takalmi mai tsaho wanda ba zai iya, wanda ba zan iya cokewa ko in ji ciwo da wani abu ba. Da irin wannan abubuwan da ya rufe jikina in kiyaye kaina duk wani abu da zai sa ya taɓa mun lafiyana ko na jikina ina gudun shi gaskiya kuma inaban tsoro. Ba na son wasa da abun da zai jawo matsalar lafiya na ko na jikina. Duk in da kuma na shiga ina kiyaye wannan aƙidan nawa. Ba na son a samu matsala ko rigima ne gaskiya. Don zaka ga ba na rigima da mutane saboda dik, da irin wannan matsalan. Wani zaka ga kana zuwa ka yi rigima da shi zai iya taɓa lafiyan jikinka ko kuma ka zo kana abun nan to duk bai da amfani. Ka zama mutum mai natsuwa duk in da yake kasan kuma wanda kake ma'amala da su ba mutane bane masu matsala. Don wani yanzu ma'amala ko wai ne yau da kullum in ya yi maka wani shirman sai ka ga ranka ya ɓaci. Amma in kana zaune da cikin mutane wanda masu hankali wanda ka san basu da matsala ka yarda da su sai ka ga kome kuna yin shi lafiya. Amma wanda ba su da hankali sai ka ga kana mu'amala da mutum wanda bai san me yake yi ba ko kuma wanda bai da tunani. To duk inda za ka je ka yi mu'amala da mutane ka yi mu'amala da su yin da suke kamar fulawa ko in ce fure. Duk in da ka zama ka samo fure ka gina mu'amala da kai daidai da yadda kake. In kai mai fa, fari yayi ma fari in kai mai da, yi ma dariya. Don haka fure yake duk in da za ka shiga kuma za ka ji ƙanshin shi da daɗin shi. Ina son amfani da irin wannan abubuwan kuma ina kyauta da su kuma bana rasa shi a gida saboda duk wani lokacin da nake kyautan shi aka nuna mun jin daɗin farin ciki. To tun daga lokacin na gane kyautan fure babban abu ne kuma mata, musamman mata suna son shi kuma suna jin daɗin a yi masu kyauta da shi. Za su gano lalle ka damu dasu kuma kana son su. Duk in da suka jeza su rika faɗan kalan abun da kai musu ko da ba wani abun arziki bane sosai amma za su ringa jin daɗin shi kuma za su ringa faɗa duk in da suke. Za su abu wani zuben abu kyautan abu kaɗan zai iya sa wani farin ciki da bai, ba ka taɓa tunani ba. Har ko kyautan babban abu bazai sashi farin cikin nan ba. To wani haka rayuwa yake. Wani abu kaɗan zai sashi yi wannan farin ciki. To wani kuma za ka ga ka ba shi ma bai yi farin ciki ba. To ya danganta ko wani mutune kowa da kalan shi da kuma yanayin shi. Idan ka ba mutum ya yi farin ciki shi ya sani imma ka ba shi bai yi farin ciki ba shi ya sani. Duk wannan abubuwan suza su duba ka sugani ka gan mutum ya zama mutum yanda yake buƙata. Amma haka zama kamar wanda bai da tunani ko kuma wanda bai da, bai ɗaukan shawara a kan abubuwa. Duk lokacin da zan sayi fure ko kuma zan yi wani abu mai mahimmanci nakan je na tambayi shawara a wajen abokaina da ƴan uwana a kan me ya kamata in yi.

Eh ina saba bar riga, yadanganta da inda zanje ko kuma abin da zanyi. Yawanci ina saba bar riga ne ko kuma ranar da nake da wani taro na musamman ko kuma nake da wani hidima na musamman wanda ya kamata in gudanar. To lokacin ne nake sa irin wannan rigunan, naje nayi abin da zanyi na gudanar da ayyukana. In biki ne ina zuwa ne ko kuma ranakun sallah, to lokacin ne nake sa irin wannan rigunan kuma nake gudanar da ayyukana ko da yaushe bana jin daɗi. Amma in dai zan yi aiki ne ko zan je wani waje inda ba'a gudanar da kalan wannan abubuwan, ba gaskiya banci kasa kalan wannan rigunan ba. Na kayan shiga ne a irin wannan lokacin, yana zuwa wanda zai yi. Za'a ga mutunci na duk inda na shiga saboda da yanayin shigan ka za'a gane waye kayi. In ka yi shiga mai kyau duk inda ka shiga za'a girmama ka kuma za'a baka mutunci. Amma in ka yi shiga mara kyau, ba inda ka shiga za'a maka kallon wannan wani kalan shiga kayi ko kuma a maka kallo wani iri. To shiyasa bana wasa da kalan shigan da nake yi. Duk inda zan shiga, zan shiga mai kyau na mutunci wanda dole a girmama ni kuma za'a ga darajan abin da nake. Amma in kana shiga kalan wani.

Eh ina duban kalanda kullum saboda haka yana taimaka min wajen gudanar da aikina da sauran abubuwan da ya kamata na duba. Duba kalanda kullum yana sa ni na tuna abubuwan da ya kamata in gudanar a wannan lokacin ko kuma a wannan ranan ko a wannan watan ko kuma a wannan shekarar. Yanzu mana ina yi ina duba ina kuma duba fulanana ina duba abin da yake so. Jadawalin fulani wa jadawalina ina karanta abin da ya dace in yi da wanda bai dace in yi ba. Ina fara yin dik a tsarina ina fara rubuta abubuwa masu mahimmanci da ya kamata in yi sai in zo in sa wanda bai sukaisu mahimmanci ba. Hakan yana taimaka min kuma yana jin daɗin gudanar da aikina daidai yadda nake so. Eh kuma wani lokacin ina musabaha da mutane domin ya kamata duk inda ka shiga ka zama kana da mu'amala mai kyau da mutane kuma ka san maikaki. Duk wani zangon in kana da mu'amala da mutane mai kyau za su ringa taimaka maka akan kaman yanzu a wajen aiki. Inda akwai wani aiki mai mahimmanci da kake da shi za'a taimaka maka a ci a tuna maka. Yin musabaha da kuma mutunci da mutane abu ne mai kyau wanda ya dace kowane ɗan adam ya za mana yana da shi kuma yana ba shi mahimmanci. Kaman yanzu in kana musabaha da mutane a wajen aiki za su ringa tuna maka abubuwan da ya dace ka yi a aikin ko da ka manta ba ka duba kalanda ba ko kuma ba ka duba jadawalin ka ba. To ya wannan duka mu'amala mai kyau yake kawo wannan abubuwan. Za ka samu kusanci da mutane kala kala wanda kuke aiki da su. Kowa zai ringa jin daɗin mu'amala da kai sannan kuma ba za'a ringa complaint a kanka ba wajen aiki. Duk wani abu mai za ka yi mai kyau kana neman shawarar kusantanka wanda ya kamata su ba ka shawara. To sai ka ga kome yana tafiya daidai ba tare da samun matsala ba amma yanzu mana ba ka da shawara kuma ba ka jin maka ma mutanen abin da ake cewa a kanka. Dole a ringa samun matsala da ka yi wajen gudanar da aiki. Shi yasa duka aikin da zan yi nake ba shi mahimmanci kuma nake tsayawa na saurara jawabin mutane da abin da za a ce don gudankar a samu irin wannan matsalar. Yin musabaha da mutane da kuma duba kalanda abu ne wanda ya dace kowane mutum ya kasance yana yi. Ba wai kuma ya za mana ka na mai da shi ɗabi'a ba ko kuma abu wanda za ka ringa yi kullum yau da kullum. Abu ne wanda ya kamata ka ringa yi bayan gudanar da aiyukan ka da rayuwan ka da sauran abubuwa wanda suka dace da kai don gudun matsala. Shi wannan rayuwan da kake gani kamai da kome mai sauƙi za ka ga mahimmancin shi ba sai ka ringa wahalar da kanka akan abubuwa ba. Kana zaune za ka ga wani abin yazu inda kake ka yi amfani da dama ka yi abin da ya dace ya zuwa yawu ce amma in ka ce kome za ka ringa yi. Wani kyau ko kuma za ka ringa gudanar da aiyukan ka ba tare da tsaro ba. Kome ma ba zai tafi maka yin da kake so kuma yin da kake bukata ba. Yaza mana duka abin da za ka yi kana gudanar da aiyukan ka da tunaninka akan tsari. Kome za ka ga yanzu ya ma yin da kake so kuma yin da kake bukata ba tare da shan wahala ba ko kuma yin wani abu mara kyau dangane da aiki ko kuma dangane da mu'amala da mutane. Shi ne aka ce muka mu'amala da mutane yanzu mana ka zo na da mutane lafiya kuma mutane na jin daɗin zama da kai kana kyautata musu na rayuwa da zamantakiyar yau da kullum. Shi ne za ka ga kome yana tafiyar maka daidai yin da kake bukata kuma yin da ake so. Duka abin da aka ce maka ka sa hakuri da kuma yana yin mu'amala da wannan abun ba za ka ga yi dana sani yin shi ba kuma ba za ka ga wani abu mara kyau a dangane da shi ba. Duka abin da za ka a kai sannan kuma duk kome yanzu mana kome da kake yi kana ba shi mahimmanci kana yi tunani mai kyau. To wannan shi ma yana zuwa maka da sauƙi da rayuwa na da kuma yin da ake gudanar da rayuwa duk dai wannan abubuwa. Kome da za ka yi na rayuwa ka ringa tambayan shawara a wajen mutanen da suka fi ka sani ko kuma suka fi ka tunani da nazari domin za su faɗa maka abin da ka yi ba ka sani ba kuma kake neman shawara ko kuma za ka ji daga bakinsu duk wannan abubuwan da kuma irin haka. Za su ringa tam yanka akan abun da ya dace kaima za ka tambaye su akan abin da ya dace wanda kake bukata ka sani sai ka ga an samu daidaito akan abubuwan da kake bukata. Su ma sun samu daidaito akan abubuwan da suke bukata amma ba wai ka zama kai koyi ko da yaushe kana yin abubuwa gaban kanka ba shawara ba kuma neman taimakon wani. To dole a ringa samun matsala a aiki ko a rayuwa ko akan wani abu mai mahimmanci wanda ba za ka ga amfani shi ba. Kila sai nan gaba za ka kai amfani shi kuma zai ka zo kana da na sani gudanar shin gudanarwa da shi da kai.

Abin da nake yi da yamma kafin na kwana, na kan zona na a veranda lokacin da na dawo daga aiki ko kuma ba wani abin da nake yi, na kan zona natsu, na dauko littafi ko kuma jarida ko wani abu da zan ɗan iya karantawa, na zo na ina kallo, ina kallon lokacin da rana ke faɗi kuma ina yin tunani ko nazari a kan wani abu mai mahimmanci da nake gudanarwa ko kuma in ɗan kira waya da gaida mu gaisa da 'yan uwa da abokanan arziki da sauran mutane da aka daɗe ba a haɗu ba, mu tattauna akan abubuwan masu mahimmanci da ya kamata mu yi. Sannan kuma ina jin daɗi ke nan ko kuma amma lokacin, lokacin da na kamu da mura, na kan je asibiti ko kuma na kira likita ya zo gida ya duba ni, saboda in ba zan iya zuwa asibitin da kai ba saboda bana wasa da lafiyana ko kuma abu mare amfani wanda ba zai iya zuwa ya same ni ba duk wani da nake yi ina bashi mahimmancin daidai gwargwado sannan kuma bana so na samu matsala da kome da nake yi. Nakan bi abubuwana a hankali daki daki. Nakan yi abu me da ya dace a lokacin da ya dace bana ba da lokacin aikina, bana wasa da shi kuma bana wasa da lokacin gaidawa da 'yan uwa da abokan arziki da sauran mutane da aka haɗe ba a hadu ba. Kowane abu ina bashi damanshi da kuma lokacanshi. Da kwai lokacin da ya zama lokacin aiki ne da kuma lokacin da ya zama lokacin gida ne da 'yan uwa da abokan arziki sannan kowa, kowa ya zama na biyun da banbanci. Duk lokacin da na je asibiti ya zama da layi sai ka bi layi kannan kaga likita da sauransu. To ina kiran likita, dakwai likita na wanda yake duba ni, ina ba shi kuɗi lokaci zuwa lokaci. Da in ya zo ya duba ni ya yi min aiki, zan biya shi sannan ya koma ya tafi. Ina min aiki daidai gwargwado kuma ina jin daɗin aiki da shi. To ina biyan shi lokaci zuwa lokaci sannan ya zo ya duba ni. Idan wanda ban san iya ba ne ko kuma wanda dole sai na zo asibiti ne, zai mun magana in dai na amfani da ruwan sanyi ko kuma abu mai sanyi saboda shi yake jawo mura. Sannan kuma na kiyaye barin ƙofofi a sannan da yawan shan ruwan sanyi da kuma AC saboda mura yana jawo mura sosai. Sai nan koƙarin kiyayewa da na kiyaye kwana ɗaya kwana biyu, zan ji na daina je. Amma duk abun da in likita zai faɗa maka ko ya yi abu ko ya baka shawara ka ki ji, to za ka dinga samun matsala. Kai kanka za ka ringa ganin abubuwan da kake yi kuma za ka sha wahala a al'amuranka. Amma kowane abu da kake yi da yawan bacci, likita yana so ka ringa kwanciya bacci. Karfe ka zaka, yana so ka ringa bacci. Awa huɗu ne ko awa biyu ka yi ƙoƙari ka ringa yi domin rashin bacci shi ma yana da nashi matsala kuma zai iya sa maka cuta kala kala da dama wanda zai iya damun ka. To kowane abu da likita ya ce maka, ya baka shawara ko ya ce ka yi, ka yi ƙoƙari, iyayinka ka yi ƙoƙarin kwatantawa saboda kai za ka ga amfanin shi. Koda ba ka ga amfani shi ba a lokacin da ya faɗa maka, zuwa gaba za ka ga amfani shi. Musamman lokar waɗanda aka ba su shawara su riƙe cin abinci kala kaza ko aka ba su shawara su daina kwanciya a inda yake ba da zafi sosai, za su faɗa maka irin wannan abun saboda su sun gani kuma an masu abu sun ji. Dole to za ka ga suna fuskantar irin wannan abubuwan. Za ka ga yana faruwa lokaci zuwa lokaci wanda likita zai ce a yi yaba da doka amma sai ka ga wasu sun ƙi bi ko kuma suna ganin abun da yake faɗa kawai ya faɗa ne don ra'ayin shi ko kuma don ra'ayin kanshi ba wai doka ba ne ya ce a yi. Ba don kula da lafiyar ka ya ce ka yi wannan abun ba. Dole shiyasa za ka gama da ana samun matsala da irin waƴannan abubuwan. Amma in kana bin doka ba haka gaba za ka samu matsala ba. Da sauran abubuwan da ya kamata ka yi, za ka ga komai kana yi shi, kana yin shi, kana yin shi a hankali kuma ba wani matsala sosai da kake fuskanta. Duk abun da zai yi ka zama na, kana yin abu a hankali kuma daidai da yadda ake buƙata ba yadda za ka zo da kanka ka sha wahala ba daga baya. Amma in kana yi abu daidai yadda aka baka umarni ka yi, za ka ga babu umarnin ƙa'idan aikin da kai kuma ka kwanta a inda yake ba, ka kwana a inda yake ba mai da tafan mai tsaftataccen guri, shi ma yana da wannan amfanin da inda za ka kwana ya zama yana da tsafta, yana da kyau da yamma ko kuma kafin ka tashi bacci, ka ƙara gyara shi, ka tsaftace gurin, za ka ga amfanin haka sosai. Lokacin da ka saba da yin haka, za ka ji daɗi sosai a yanayin ma'amala.

Bokitan da muke da su a gida gaskiya suna da yawa. Ko wane botiki da yanayin aikin da ake yi da shi da kuma yanayin amfanin da ake yi da shi. Akwai botiki wanda ake shiga barin shi a bayi, da kwai wanda ake ba ma filawowi ruwa da sauransu, da kuma wanda na amfanin tsakar gida ne amma yawanci da na wanki da dai sauransu, da na wanda ake flushing da sauransu. Ko wane bo botiki yana da nashi amfanin da kuma aikin da ake yi da shi. Ba a yi amfani da botikin da ake aikin cikin gida a zo ana aikin waje da shi, ko kuma wanda ake wanki an zo ana yin aikin abinci ko wani aiki na daban. Ko wane abu ya zamana ana yin shi da tsabta da kula sai ka ga kome yana tafiya daidai. Kai kanka in aka ba ka abinci za ka je za ka san kana ci abinci da natsuwa ba kalan abinci wanda zai iya cutar da kai ko wani abun nan ba ne. Amma in ka ga ka zo waje ka ga an ba ka abinci mara kyau ko kuma an yi girki mara kyau an ba ka to ka ga wannan za ka san cewa da kwai matsala kenan. Shi yasa za ka ga duk inda ka je ko kuma duk abin da kake yi ka yi ƙoƙari ka san ka ci mai kyau kuma ka sha mai kyau. Do min cin abinci ne yake zai nuna ma wannan abubuwan da kake yi.

Abun da ka fi so. Malam, malamin da na fi so shine malami wanda yake koyar da mu ilimin taurari da daddare ko kuma wanda yake mana wasa wanda kaga muna zama a yi tattaunawa da malami. Wannan al'adu na cikin fara'a da jin daɗi. Ina jin daɗin mu'amala da irin wannan malamin mai wasa da dariya zai ba ka shawara da sauranansu. Da daddare kuma in ta yi za ka koma gida ka ringa jin kamar kana makaranta. Didde irin wannan malamin yana da daɗin zama kuma yanayin mu'amalanka za ka ji daɗi shi ma kuma zai ji daɗi. Zai ringa ba ka shawarar da ya kamata kai ma za ka iya ba shi shawarar da ya kamata didde a gudu tare. Dakwai lokacin da malamin, malamin da ya taka rawar gani a rayuwana wannan malami ne. Yana matukar so na dan in na zo makaranta, na hange shi duk in ya ɗauko jaka zan je in ɗauka in kai mai duk abin da na yi na ba daidai ba yana mun faɗa kuma ina ƙoƙarin gyarawa har na kai iwar haka. Yanzu shi kuma ƙarfinshi ya ƙare to ina kokarin duk lokacin da na kai, na san inda zan ga malamin nan zai mai kyauta kuma zai tuna da ni. In gani zai iya, na ma sandai ya manta da ni amma ina so in gani zai iya tunawa da ni. Dan na san ko da zai ganni zai iya, na zai iya yin ihu ko kuma ya iya rungume ni ya ji daɗi. Ina iya yi, yana ma iya yin ihu amma dai bai kamata yayi ihu ba saboda, yanayin da mutum zai yi ihu bai kamata a ce malami ko kuma mutum mai hankali ya zama na yanayin ihu ba. Duk abin da za ka yi ka ringa yin shi saisa-saisa kawai ka zama mutum mai kamun kai da natsuwa amma a ganka kana ihu ko kana wani abubuwa wanda bai kamata ba, duk ba girman ka bane. Ba kuma a san malami ko kuma wanda ya san ya kamata da yin ihu ba. In aka ganka a natse da ko kai ba malami bane aka ganka cikin natsuwa da, da hankali za a ce wannan mai hankali ne, malami ne amma a gankan kana ihu ce huce ka zo waje ka fara ihu ka kira wannan kayi kaza ko waya za ka yi ka yi da ƙarfi. Za a yi ma kallon wannan bai da hankali kuma da dai matsala a tattare da shi amma in kana abun ka a cikin kwanciyan hankali ba wani tunanin damuwa ko wani ihu da kake yi ko wani, ko wani abu kowa zai ma kallon mai hankali ne. Amma dai duk in da za ka je a ga cewa ka yi ihu ko kuma ka yi, kana surutu da ƙarfi duk wannan abu ne wanda bai kamata ba kuma za a yi ma kallon mutum ne marar hankali. Amma a ganka anatse kana magana daidai a hankali ba ku, inda kowa dai zai ji ka ba sai ka ɗaga murya ba shine babban alama na hankali kuma cewa kai mai natsuwa ne. Duk inda ka je kuma za a iya mu'amala da kai. Mutane da dama za su iya mu'amala da kai amma mutum mai hayaniya, mai hayaniya ko kuma mai surutu mutane ba su cika son mu'amala da irin su ba saboda ba kowa yake son surutu da hayaniya ba. In ya zamana ka iya riƙe kanka kuma ka san yadda za ka yi mu'amala da kan mutane to za ka ji daɗin rayuwan ka. Kowa zai zama naka da kai ma za ka zama na mutane. Amma ya zama na kai kawai sai dai ka zawna dumus ba wani shawara ko kuma tunanin da kake yi a kan yadda za ka taimaki rayuwan ka ko kuma ka taimaki mutane. Sai dai kawai ka fara cewa tunanin ihu ko kuma yin wani magana da ƙarfi wannan duk bai kamata ba. Ka fara tunanin ko da wani abu ne ka iya ya za ka yi ka cika yadda al'umman ka ko ka koyar da 'yan anguwanku. Ko da ba karatu ba ko da yanayin ilimi ne na zamantakewa ka koya musu shi ma babban abu ne. Ya babu ilimin karatu, ilimin mu'amala, zamantakewa da abu kuma da harkar wayewa na ci gaban zamani. Shi ma duk ilimi ne sosai wanda zai amfani matasa da mutane. Ba wai kawai a zauna a yi ta magana, a yi ta magana ko kuma a yi ta surutu mara amfani ba. A'a, shawara shine babban abu da wanda duk wani mai son ka zai iya ba ka. Ya zama na in dai kana amfani da shawara komai naka ba sai ɓace ba kuma za ka ci gaba da duk abin da kake yi kuma da kanka za ka yi farin ciki da yanayin duk da kake gudanar da rayuwan ka. Amma a ce in dai ba ka son shawara ko kuma ba ka bin shawara to ba za ka iya yin wannan abun ba. To babban matsala ne a rayuwa. Kuma malamai, malamai ba wai karatu kawai yake yi ba yana koyar da tarbiyya da mu'amala da sauran abubuwa na taimakon ɗalibi har lokacin ɗiga naci. Da akwai abubuwa na rayuwa wanda ba a makaranta ake koyar da su ba. A'a, a shawarce ne zai ba ka da sauransu ba wai kawai ka.